To, gaskiya ina ci da cokali. Ina ci da cokali idan misali ko hannuna bai da ƙyau haka ko wani abu. Amma gaskiya nafi ci da hannu gaskiya, saboda hannu cin abinci da hannu gaskiya sunnah ne na Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam. Idan kasa hannu kaci abinci yafi lada a wato Musulunci kenan a addininmu. Inka sa hannu kaci abinci yafi lada akan ace cokali ko wani nau'in abu ka sa kake cin abincin wannan gaskiya. To shiyasa nake sa cokali hannu na ci abinci ko na wanke hannu ina sa naci abinci kuma hannun ma na dama, bana hagu ba. Amma fa idan hannuna baida ƙyau haka ko wani dalili yasa ko yana ciwo ko wani abu to kaga wannan bayacce na iya ba yanda zanyi, dole nake sa hannun hagu. Hannun hagu nasa cokali sai naci idan hannuna yana ciwo kenan. Idan kuma ba ciwo yake ba, baida kyau ne to zanci abinci na da hannun dama kuma da cokali din. Amma dai lafiya lafiya nafi son wanke hannu naci sabida shine sunnah ta fiyayyen halitta. Annabinmu Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kuma koyi muke yi mu dashi a al'amuran mu na rayuwa a matsayin mu na musulmi. To wannan dalilin yasa nake sa hannu saboda nayi koyi da shugaba. In sa hannun in ci abinci domin koyi da shugabana. Amma dai idan dalili ya sa nakan sa cokali nayi amfani dashi a mazaunin abin da yake kenan hanya ta biyu wacce nake bi wajen yin amfani da wajen yin amfani, wajen yin amfani da hannu. Cin abinci ko na ɗau wani abu haka wanda yake na abinci ne nau'in cin gaskiya. To nafi son hannu da hannu nake yawan amfani gaskiya. Cokali ban fiya sashi ba cikin abinci nayi amfani dashi sabida koyi da nake da shugabana. Shiyasa nake sa hannu nayi uzurina idan zan ci abinci, zansa ruwa na wanke hannuna tas nayi amfani dashi. Idan na gama kuma nan ma na zuba ruwa na wato ainihin wanke hannuna. To wannan ɗabi'a ta ce kuma haka ya dace nayi haka ya dace duk wani musulmi ya cika yin, yasa hannu ya wanke hannunshi fes yasa yaci abinci. Idan ya gama kuma ya wanke ya kuma kira Allah. Idan zaici ya kira Allah. Idan ya gama ya kira Ubangiji ya ce Bismillah. Idan zai fara idan kuma ya gama ya ce Alhamdulillah. Wannan shine ɗabi'un cin abinci na wato ainihin Musulunci. Shi ya sa ko shi hannun ma idan ka sa ba a so ka zuba yatsun ka gaba kiɗe cikin abincin. Anfi so kayi amfani da wasu daga cikin yatsunna ka wato kamar guda uku haka zuwa huɗu. To saiya baka damar cin abincin a wato tsari saboda in ka zuba hannayenka da yawa zai zamanto cewar kana kwasowa da yawa kana cika bakinka. Kuma hakan ba tsari bane. Babu tsari ka ciko hannu ka zuba a baki. In kasa hannu guda yatsu guda uku haka zai taimaka wajen saisaita yawan abinda zaka zuba a bakinka. To wannan duk ya zamanto kamar koyi ne na shugaba. Idan zaici abinci yakan ci da yan yatsu haka guda uku zuwa huɗu saboda saisaita abinda zai shiga wato ainihin cikin bakin domin mutum ya riƙa cin abincin cikin salama. Gaskiya nafi cin abinci da hannu. Nakan wanke hannuna naci abinci fiye da cokali. In kaga nayi amfani da cokali to ya zamanto cewar kamar hannuna bai da ƙyau ne haka ko kuma yana ciwo. To wannan dalilin sai yasa nayi amfani da cokali ɗin don na gujewa waccar matsalar ta ciwo kuma ta rashin ƙyau. Amma in dai lafiya lafiya ne wanke hannuna nake yi nasa a cikin abinci naci. Idan na gama kuma sanan.